Abubuwan da nake yi suna da yawa gaskiya. Zaka samu cewa a lokacin da ruwa yake zuwa nakan yi ƙoƙari in je in gyara gonata. Bayan na gyara gonata, sai in samo fatanya in ɗaɗɗaga ta in gyaggyara ko'ina domin ainihin wato yin abun da yake na matakin farko shine shuka. Domin lokacin zuwan ruwa lokaci ne mai matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan adam. Lokaci ne mai amfani, mai amfanarwa kuma wanda dukkan wani mai amfani da ainihin wato ruwa wanda yake noma ne, na tsirrai ko na kayan marmari ko na kifi ko na wani abu wanda yai kama da haka. Zaka samu watakan zuwan ruwa babban nasara ce a gare shi kamar mu da muke noman shinkafa. Abun da muke yi da farko muka gyara hanyar ruwa. Ruwa ya taho, mu kan je mu samu cikin abun da ake kira da fangali mu fara yi masa kafto. Bayan mun ɗan jiƙa shi yayi danshi danshi inda ƙasar za ta ɗagu ba tare da an samu matsala ba, ba tare da ta jigata mutum ba, ba tare da watakan an sha wahala sosai wajen aiwatar da ita aikin nata ba. Akan samu in ta ɗan yi danshi danshi sai a saka abun da ake kira da magirbi. A kafce gurin bayan an riga an kafce shi. Abun da ake yi bayan an kafce shi, a kan barin ta watakan ciyawa ta ɗan leƙo sai a siyo wani abun feshi wanda ake kiransa da gira mazon. In aka siyo shi za a fesa mata. In aka fesa mata za ta cinye har ƙasan ta za ta lalace ta ainihin ciyawar. Daga nan sai mu malala ruwa a ciki. Muka malala ruwa a cikin watakan dukkan wani fangali da muke tsammanin za mu iya dasa shi a daidai wannan lokaci, sai mu malala ruwan. Bayan mun malalashi sai mu je wurin da ake ciran iri, shima mu saki ruwa a gurin saboda irin ya samu yayi laushi a cire shi fes fes babu ƙasa sosai a cikinsa. Idan irin yayi laushi muka cire shi. Zaka samu cewa mun cire irin yayi laushi saboda haka sai mu wanke shi karkar mu kawo shi sai mu fara dasa shi ɗaya bayan ɗaya a shi ainihin cikin fangalin gurin aikin shinkafan namu. Aka dasa shi ɗaya bayan ɗaya. Zaka samu cewa, ah, akwai lokutan da kamar dashen farko akan iya ɗauke mata ruwa watakan idan an fesa mata wani abu da ake kira da ɓe wanda yake bi yake kashe ƙwayar ciyawa har ƙasan ta amma shi bai iya kashe watakan abun da ya riga ya fitar da ganye sai dai ciyawa yakan same ta idan aka fesa komai kumburar da ta yi sai dai ta sache amma ba za ta, ba, ba za ta samu damar leƙowa sama ba har ta aiwatar da wani aiki wanda ake tunanin ba zai yi daɗi a cikin wannan aiki na shi ainihin noman shinkafa ba. Bayan an rarrabu da ita ta kama ba tare da ruwa sosai a jikinta ba. Akan samu daga bayan kwana biyar zuwa shida. Wasu gurin idan taɓo ne mai nauyi yakan yi sauri ya tsotse ruwan har ya fara watakan abun da ake cewa caccarkiya ya tsattsage ka diga hango cancan ƙasan shi ainihin taɓan. To akan yi kokari bayan kwana biyu uku a wasu guraren sai a ƙara mai da masa ruwa domin a samu shinkafar ta dawo hayyacinta. Wannan ɗan wahalar da ta sha na kwana biyu uku, wani gurin ma sati, to za ka samu cewa ta kame jikinta a daidai wannan lokaci. Ta haɗe jikinta kawai ƙoƙarin miƙewa take yi. Idan bayan an gama haka sai ka samu watakan ainihin takinka na feshi ko kuma taki na watakan zamani yuriya ne ko kuma gwaldin sai a samu a yayyafa mata a saman ta kaɗan kaɗan ba da yawa ba. Wannan shine abun da muke yi.

To, shi wannan abu akwai abubuwa da yawa a cikinsa wanda ya shafi sarƙaƙiya da kuma abubuwa masu matuƙar hatsari da kuma matuƙar muhimmanci. Na farko dai za ka duba ka gani cewa shi tauraro Allah Ubangiji Maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda yayi sama, yayi ƙasa, yayi gefe da gefe ba tare da wani matokari ba. Shi ne shi ma ya halicci tauraro a sama a sararin samaniya. To, abun da nake so in nuna a nan shi ne watakan za ka samu a matsayinmu na al'ummar musulmai mu akwai dokoki a kanmu wanda rayuwar mu ba kara zube haka take tafiya ba. Saboda idan a kace yau gashi kullun zaka fita ka daga kai ka dinga kallon wannan, tauraro a sama toh akwai matsala sosai O ko kuma wata zai zamanto cewa za a diga kallon ka da wani irin abu zai zama kamar ka za a ce yau wane kullum. Ko kuma misali za ka samu wasu suna sa ido ma akan abubuwan da suke da wannan a cikin unguwa ko kuma a cikin gidanka. Za a ce yau wana satinsa guda ko kuma kwanansa kaza kullum idan ya zo sai ya ɗaga kai ya kalli wata. To me yake yi da watan nan? Ko dai ya koma wani addinin ne na daban. Domin ka san za ka samu mutane mabanbanta. Wannan yana addinin Kiristanci ne, wannan yana addinin Musulunci. Wancan bautar rana yake, wancan bautar taurari da sauran abubuwa da yawa sosai da sosai makamantan haka. To za ka samu cewa in dai har ka ware wasu lokuta ko kuma ya zamanto cewa akwai wani lokaci da kake zuwa ka ga da daddare kana kallon wata. Haka nan toh akwai matsala domin za'a iya zargin ka a ce ka koma wato kan addinin bautan wata wanda watakan mu a addinin Musulunci haɗa Allahnmu da wani Allah daban wanda yake kai ba ma ka kana ganin shi misali kuma za in ka so za ka iya taɓa shi. Yanzu misali kamar masu bautar rana ko kuma bautar shi watan kansa. Wata Allah ne ya halicce shi kuma lokacin da ya ga dama yake fitowa da lokacin da ya ga dama yake koma. Allah ya tsara muna lokacin da wata watakan yake ketowa da lokacin da yake ƙarewa, lokacin da rana take ɓullo wa da lokacin da rana take sauka. Duk Allah Maɗaukakin sarki ya riga ya gama tsara mana wa'annan abubuwan. To wasu za ka ga cewa kuma sukan ɗauki wa'annan abubuwan da Allah ya tsara mana su domin su taimake mu a rayuwa. Sai su ce wai wa'annan abubuwan za su bauta har su je su diga zura musu ido ma suna kallon su. To wannan abu zai zama kamar kuskure ko wani abu wanda ya kama da a ainihin wato kuskure. Saboda za ka samu idan wat-watan in ya rikice ai akwai lokacin da yake larura yake rashin lafiya. Allah Maɗaukakin sarki ya bayyana mana duk irin hanyoyin da za mu bi da irin addu'o'in da za mu bi miyi domin Allah Maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya. Yana nuna mana isa sa ne, ya isa, ya isa da komai, ya isa da mu, ya isa da watan. Zai iya saukawa wata rashin lafiya mu kuma ya umarce mu da ga abin da za mu yi domin ya ba shi sauƙi. Wannan abu ne mai sauƙi a wurin Allah. Abu ne wanda yake ƙanƙani daga cikin hikimar Allah. Saboda haka babu dabara a wai mutum ya je ya zura wa wata ido, ya diga kallon sa ba tare da wani ƙwaƙƙwaran dalili ko kuma ƙwaƙƙwaran hujja ba. Shi wata ai iya haska wadda yake yi ma ya isa ba sai mutum ya je har yana ƙura masa ido yana kallon sa ba. Duk lokacin da wata yaketo hasken sa ya ɓullo za ka samu cewa akwai watakan haske wanda wasu lokuta ko fitila ba sai ka kunna ba za ka iya amfani da wannan hasken watan kai. Ko da allura ce ta faɗi cikin dare hasken watan nan na wani lokaci musamman kamar irin su goma ko kuma sha biyu haka ga wata. To wannan lokaci a abun da nake tunani ya dai fi haske a wannan lokaci. Akwai lokacin hasken sa, akwai lokacin da yake disashewa. Toh kamata dai yayi mutane su lura wata kan saboda kada garin yin wani abu ka koma yin wani abu kallon wata ka zura masa ido za'a iya zargin ka da wata kan bautar sa.

To, Alhamdulillah burodin da nake so suna da yawa domin burodi ne wanda yanzu akwai kamfaninsu. Wata kan abokina, a, Hussaini Jagora. Kamfanin burodinsu kamfani ne mai kyau, kamfani ne wanda duk wanda ya ci shi ya ji dole zai ci daɗi. Ta gwamnan Katsina ya ce yana son burodinsu domin burodinsu wata kan burodi ne wanda yake da danƙo. To, nima burodinsu Hussaini Jagora burodi ne wanda yake da danƙo. Sunan kamfanin burodinsu Al Mukhtar. Kamfani ne wanda ba shi da ojoro wajen ainihin aiwatar da abubuwan da suka shafi kasuwancinsa. Na cikin kamfaninsa za ka samu ana kawo burodin nan wurin zai tirare da ƙanshi, ya diga ƙanshi sosai da sosai. Burodinsu gaskiya, Alhamdulillah, burodi ne mai kyau wata kan ko baƙon kunya ka yi ko daga wace ƙasa yake, idan ka kawo masa wannan burodi duk gayinsa wataƙan zai yaba, ya ji daɗinsa. Domin burodi ne wanda yake da garɗi ne, yake da daɗin ɗanɗano wata kan duk lokacin da Allah ya sa aka ce ka samu burodin nan nasa Al Mukhtar ka sha shi, ka ɗauko wata kan shayi, ka ɗan haɗa da ƙwan ka, ka ɗora aka ce da shi ka karya kai subhanallahi. Daɗi kan daɗi ke nan wata kan abu ne wanda yake, o, za ka ji daɗinsa sosai da sosai a matsayinka na, wa, wata kan a matsayinka na wanda yake san burodi. Domin burodin Al Mukhtar burodi ne mai kyau sosai da sosai. Sai kuma akwai wani burodi da nake cinsa a Kaduna Two One Two. Shi ma Two One Two burodi ne wanda, da, nake sonsa, nake ƙaunarsa. Domin burodin Two One Two yana jin daɗinsa. Idan zan yi tafiya misali kamar na baro, e, Abuja na shigo Kaduna kafin in ƙara so Kano nakan iya siyan burodin nan da suke talla a kan danja. Saboda ni iya ƙanshin sama gamsar da ni yake yi. Idan na siya shi in ɗora shi a kan dashboard da ɗan burodi na a hannu ina tafiya ina, ina, ina, ina, ina shan burodi na ina ɗan yagar ainihin wato lemon nan nawa za ka ga cewa abin ya ba da kala, abin ya ba da citta, abin ya yi kyau sosai da sosai kai. Wata ƙan sai ma ka gani tukuna za ka iya aiwatar da wata ƙan faɗin, yi, daɗinsa. Domin shi Two One Two burodin nan duniya ne. Ina sonsa, ina ƙaunarsa. Dukkan burodin da ba'a gasa shi sosai ba ya fita a ɗanye-ɗanye nan nasa. Ai burodi ne wanda yake mai kyau wataƙan duk wanda ya san burodi zai san cewa duk wanda yake cin irin wannan burodi wata ƙan ba dukai ba saboda burodi ne wanda yake da kyau, yake da daɗi, yake da garɗi, yake da ɗanɗano, yake da abubuwa masu tarin yawa, masu tarin baiwa, masu tarin wata ƙan basira. Sai dai wanda ya ci ya gani sannan zai iya warware wasu abubuwa na cikin ainihin shi burodin nan. Domin burodi ne wanda yake da daɗi, yake da kyau sosai da sosai. Kuma ina alfahari da ainihin Two One Two. Yanzu idan ka dawo nan kamar Kano akwai burodin Oasis. Burodin Oasis burodi ne wanda wata ƙan mutanen gari suka ɗaukake shi, suke sonsa sosai da sosai. Ake wataƙan tururuwa wajen shiga kamfani domin siyan burodin. Suna inganta shi da wajen tsafta suna gyara gurunsu sosai da sosai. Suna nan watavƙan kamfanin nashi yana nan a Haɗeja, Haɗeja Road wata ƙan kamfani ne wanda ya jima a Najeriya. Kamfanin ban ce na 'yan Najeriya ba ne tsakanin Turawa ko kuma wasu Larabawa, Larabawa dai gasunan amma dai gaskiya burodinsu yana da kyau sosai da sosai. Burodinsu yana da daɗi kuma shi ma na taɓa shiga na ci a cikin gurun nasu. Na sayi wata ƙan yogurt, na sayi burodi da safe. Na dawo daga wata tafiya na zauna naci kuma na ji daɗinsa sosai da sosai. Bayan wannan akwai burodin Rufaidah. Burodin Rufaidah shi ma burodi ne wanda yake da kyau, burodi ne wanda yake da daɗin ɗanɗano, burodi ne wanda yake da laushi, burodi ne wanda yake da danƙo. To, Alhamdulillah burodin Rufaidah shi ma na ga ya karɓu kuma shi ma ina son shi sosai. Dukkan waƴannan burodi-burodi da na faɗo waƴannan burodi ne wanda nake ƙaunarsu nake son cin su.

A gaskiya wasannin da nake yi a waje suna da yawa. Misali, akwai wani wasa da muke yi wa takan ana ce masa wasan tirna. Wasan tirna wasa ne, tsohon wasa wanda yake da matuƙar tarihi sosai da sosai. Wasa ne wanda dukkan wani bahaushe wanda ya zauna a yankin Kano zai san wannan wasa. Ban san dai raguwar hausawan ba amma wasan tirna wasa ne wanda yara suke yi a waje kuma wasa ne wanda yake da hatsari sosai da sosai kuma amma yana da nishaɗantarwa domin wasa ne za ka samu cewa matasa ko kuma ƙananan yara sun cire rigunansu baki ɗaya an ɗan ƙuƙƙula su, an ƙuƙƙula rigunan an zo an zube su a gindin bishiya sai a samu mutum ɗaya a samo masa doguwar igiya sai a ɗaura masa a ƙugunsa sai a zube masa wannan kaya da aka ciccire riguna a gabansa. To idan aka cire masa wannan riguna a gabansa aka tare masa su za ka samu cewa sai a diga tahowa da gudu wannan yai maza ya ɗauki tashi ya koma gefe ya nannade ta sai ya dawo ta bayan shi ainihin wanda aka ɗaura a wajen bishiyar sai a zabga masa wannan riga da aka nannade ta zai ɗanji zafi. To ana haka, ana haka duk wanda Allah ya ba shi sa'a, duk wanda Allah ya ba shi nasara ya danko shi, ya cafko shi to shi kuma wannan shi za a koma a ɗaura wannan igiya a ƙugunsa a ci gaba har shi ma sai ya samu ya danko wani. Wannan shi ake kira da wasan tirna. Wasan tirna wasa ne wanda a lokacin yarinta idan na fita waje ina son yin sa domin ni Allah ya yi mini wayo ina da wayo sosai da sosai ba, ban fiya kamuwa ba dan zan iya cewa tunda muka fara wasan tirna in dai ba a ɗaura muni ita igiyar da farko ba to ban taɓa wa takan kuskurewa an kama ni har an ɗaura muni igiya ba. Kwace kwace in dai ɗaurin kamu ne to ni ba a taɓa yi mani ba amma dai idan aka rushe ga farko musamman ma mutane sukan cewa dama ka yi ba wayo gare ka ba a kama ka to saboda haka yanzu kai za a fara ɗaura igiya a farko in ka kama kuma shi kenan an san ba ƙara kamuwa za ka yi ba. To na kanji daɗin wannan wasa kuma irin wasan da nake yi kenan idan na fita waje amma fa a lokacin ƙuruciya domin wasan har yanzu ba zan taɓa mantawa ba. Akwai wani abokina direban babbar mota ne yanzu haka yana tuƙi. Sunan sa abdulhamidu. Gidan dayake kusa damu. Gidan da aka haufi mahaifiyarsa ne Tom yakan taso daga wani garisu. Tsakanin anguwarmu da wannan unguwar nasu yana kai wa kamar tafiyar kilomita uku zuwa uku da rabi. Yakan taso wataran ya zo ya wuni muna wasa da shi kai wataran sai sati ma a nan unguwar mu bai koma can unguwar su ba. To akwai lokacin da muka taɓa ɗaura masa wannan wa takan igiya a ƙugunsa ana shi ainihin wasan tirna ɗin da muka ɗaura masa igiya a ƙugunsa ana cikin yi, ana cikin yi wallahi ban san me ya faru ba kawai sai gani na yi hannun mutum ya karye, ɓaras hannu yana lilo. Nan kuwa na firgita kowa ya tsorata. Abdulhamidu da ya ga hannunsa yana lilo ka san abun ka da yaro ko ma babba ne dai aka ce abun da yake a tsaye a jikinka kuma an ce ya karye dole akwai firgici da tashin hankali a cikinsa. To nan fa Abdulhamidu ya shiga tashin hankali da firgici. Ya firgice, ya rasa mai zeyi, yara sa me ke mai daɗi. Nan fa yara da ba su san abun nan ba suka fara guduwa kamar ni, ni ma dai a lokacin na gudu gaskiya tunda bana son azo a ce ai mu ne muka karya shi tunda a lokacin wasan mu ne masu ɗan waye wayo, daddabawa ne wayo cancam ni dai bani da girma sosai a cikinsa amma dai haƙiƙanin gaskiya ina da wayona sosai da sosai amma akwai wanda suka fi ni girma a ciki kuma suka fi ni ainihin shi wayo kenan sosai da sosai. Na kan yi muka gudu sosai, muka gudu muka bar wurin. Sannan aka samu aka dauke shi. Aka kaishi can gurin masu ɗaurin gargajiya suka ɗaura shi ina tunanin tun daga ranar dai Abdulhamidu da ya tattara yabar garin su yau kusan shekara ashirin.

Toh, Alhamdulillah hannun da nake amfani da shi shine hannun dama. Amma amfani da hannun daman baya hana ni yin amfani da hannun hagu. Amma ku sani cewa a matsayinmu na musulmai, watau kam mabiya addinin Musulunci, mu addininmu ya koyar mana da komai. Tun daga kan tsarki na fitsari, tsarki na bawali, tsarki na komai, na wankan janaba da tsarki duk abin da ka sani. Mu addininmu ya riga ya koya mana abin da za ka yi domin ka kare lafiyarka, abin da za ka yi (coug) domin wani abu wanda ya shafi watau ƙam harkar lafiyarka. Za ka samu cewa watau ƙam mu, mu kan yi ƙoƙari wajen kiyaye abubuwan da addininmu ya shari'anta mana su sosai da sosai a kuma ɗari bisa ɗari. Alhamdulillah abin da addininmu ya haramta mana shine amfani da hannun hagu yayin aiwatar da wani abu wanda yake da muhimmanci. Misali kamar karɓar watau ƙam littafinmu mai girma Alqur'ani. Za ka samu cewa ko da yaro aka ce "Wane zo ka karɓi littafi", sai ya miƙo maka hannun hagu, toh akan doke hannun ne domin a saba masa da lalle, lalle wannan hannun hagu ba hannu bane wanda ake riƙe littafi mai tsarki da shi. Hannu ne wanda ake yin amfani da shi ta wasu hanyoyi amma ba ta hanyar riƙe irin wannan littafi mai tsarki, mai daraja, littafi mai girma, mai matuƙar falala ga fa'ida ga ainihin rayuwarsu al'ummar musulmi. Domin a wani lokaci can baya akwai wata kissa da ta taɓa zuwa mana. Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya taɓa umartar wani yaro cewa "Ya go-- ya, ya, ya ghulam sammillah", yaro ka ambaci Allah. Ke nan yake faɗa masa da Larabci yake cewa "Ka ci daga hannun damanka kuma ka ci daga abin da yake gabanka". Yaron idan kun fahimci wannan maganar, yaron abinci yake ci, Annabi sai yake umartarsa da cewa "Yaro ka ambaci Allah". Bayan ya ambaci Allah ya ce "Ka ci da hannun daman ka". Watau ƙam hannun dama shine hannun da ake so a ɗiga cin abinci da shi yayin ci-- wajen cin abincin. Saboda shine hannun da Musulunci ya shari'anta mana mu ɗiga amfani da shi yayin aiwatar da wani abu wanda yake da muhimmanci a cikin rayuwar mu. Domin an bar wa hannun hagu, hannun hagu hannu ne wanda zai zama mataimaki na hannun dama wajen aiwatar da wasu abubuwa na yau da kullum. Hannu ne wanda za ka samu cewa dukkan wani wanda yake da, a, a, a abun nan, eh, wanda yake da abubuwan da suka shafi, a, addini za ka samu cewa ba zai iya amfani da shi hannun hagu ba. Amma wasu mutanen yakan zame musu jiki watau ƙan su ƙasa amfani da shi hannun damar domin wajen aiwatar da wasu abubuwa. Kuma wannan kuskure ne a Musulunci, kuskure ne a addininmu, kuskure ne a al'adarmu. Domin mu a yadda muka ɗauki hannun hagu hannu ne wanda dai kawai yake amfani wajen kauda najasa. Kuma hannu ne wanda ba'a son saka shi a cikin abun da za ka ci domin ka kai cikinka. Saboda hannu ne wanda dukkan abun da ya zama na ya futa ba shi da amfani da shi za ka sa hannunka ka wanke shi. Toh ka ga idan ya zamanto cewa har za ka iya ɗaukar sa ka saka shi a cikin bakinka, ka ga dukkan wata cuta za ta iya zagayowa ta dawo, ta yi siruf, ta charuf, ta shige maka cikin baki ko kuma ciki ko kuma a wanda ya yi kama da haka. Ka ga sai a zo a samu matsala, matsala mummuna, matsala wacce kwata-kwata ba'a son ta. Ubangiji Allah ya sa, a, a, a Allah ya samu dace. Saboda haka watau kam hannun hagu ba hannun ne wanda musulmi yake amfani da shi a ko da yaushe ba. Shi ma akwai nasa aikin wanda Allah Subhanahu wa Ta'ala ya faɗa mana mu yi da shi. Amma dai hannun dama shine babban hannun da ake amfani.

Muna aiki da ƙungiya tare bisa gaskiya da kuma rikon amana da adalci a tsakanin juna. Domin kungiya, kungiya ce wacce take da watakan abona abubuwa masu mutuƙar muhimmanci da kuma wata kan mutuƙar amfani ga rayuwar ɗan adam. Domin ita ƙungiya ya danganta da kuma ma wacce iriyar ƙungiya ce. Kamar misali kwanakin baya mun taɓa yin aiki da wata ƙungiya Doctors Without Borders wacce ake kiranta da Wala ko kuma ka ce mata Medicine Sans Frontieres. Wannan ƙungiya, ƙungiya ce mai kyau. Kungiya ce wacce take da mutuƙar amfani ga ita rayuwar ɗan adam. Saboda ƙungiya ce wacce take ɗaukar dukkan wani mara lafiya wanda bashi da nauyi in dai har Allah Ubangiji ya sa ya kai ga zuwa wurinta takan ɗauki nauyin dukkan wani mara lafiya da yi masa aiki, kyauta magungunan da zai sha da sauran abubuwan da suka shafi hakan. Kuma Alhamdulillah mun yi aiki da ita cikin aminci, cikin natsuwa da kuma kwanciyar hankali. Saboda mun samu mun aiwatar da aikinmu a tsakaninmu da ita na ɓangaren kamar aikin wutar lantarki sun fitar da tanda ta kwangila muka je kuma muka nema. Allah Ubangiji ya sa muka samu kamfaninmu ya samu wannan aiki. Mun yi aiki da su sosai da sosai kuma suna da tsare-tsare wanda tsarin nasu dukkan wanda ya kalli shi wannan tsari dole zai yaba wannan tsari nasu. Domin tsari ne na gaskiya, na amana kuma na mutunta juna da kuma godiya ga wa'yanda ake aiki tare. Saboda abu na farko dai wanda su mutanennan ba su yarda da shi ba shine basa son ha'inci. Ha'inci kwata-kwata basa ƙaunarsa kuma basa aiki da wanda yake ha'inci. Akan wannan gyaɗa ta yara wacce ake kiranta da Tamowa, 'yar madarar da ake bawa yara wanda suke da wata larura wacce ake kiranta da Tamowa. To akan wannan aba za su iya korar mutum daga aiki gaba ɗaya su sallame shi a kan guda ɗaya. Domin za su ɗauke ka su baka kuɗin da baka tunani. Domin kuɗin da suke biyan ma'aikata anan gwamnati bata isa ta biya ka wannan abin ba. Ko za'a haɗa da watakan garadutin ka ba za ta iya biyan ka wannan kuɗin da suke bayarwa ba. Suna bada kuɗi sosai da sosai. Suna tura wa mutane kuɗi masu tarin yawa domin su aiwatar da ayyuka yadda ya kamata. To, abin da yasa suke saka wannan kuɗi domin basa son suga cewa mutane suna ha'intar su a cikin yanayin aikace-aikacensu da ake yi musu shi yasa suke tura wannan kuɗi. Yanzamana albashin ka yana da yawa zai ishe ka sosai da sosai ba tare da ka taɓa musu wani kuɗi nasu wanda ya shafe su ba. To, to ka gani wannan ƙungiya, ƙungiya ce mai kyau kuma mai amfani sosai ga ita ainihin rayuwar ɗan adam. Ƙungiya ce wacce dukkan wanda ya zo ya ji ta zai ga cewa wannan ƙungiya ta cancanta a yi aiki da ita kuma dole zaka ji daɗin aiki da ita sosai da sosai a kuma kowane irin yanayi kake ciki. Alhamdulillah wannan ƙungiya ina alfahari da ita kuma ina ƙaunarta sosai ɗari bisa ɗari. Kuma a ko da yaushe nakan yi fatan Allah Ubangiji ya ƙarasawa su fitar da wani aikin har na nema kuma na samu. Domin na samu alheri a bangaren aikace-aikacensu. Sanan ni aikin da na yi musu shi ne sun fitar da wani bangare a cikin asibiti na Kurna wanda yake bangaren sunan asibitin Mangorori a Tudun Fulani. Sun fitar da wani bangare musamman suka gina shi domin zaunar da marasa lafiya da kuma wurin da ake duba ainihin marasa lafiya. Suka ƙayata asibitin suka gyaggyara shi sosai da sosai kuma suka kawo likitocinsu suka zuba su a cikin wannan asibiti suke faman ɗawainiya da su sosai da sosai. To ka ga wannan abubuwan da suka yi abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci. Za ka ga waz ji idan aka gina asibiti a yankunan mu sai a share shekara talatin ba a ƙara wata kan gina masa koda banɗaki ba. Amma su kuma sukan yi ƙoƙari su yi irin wa'yannan abubuwan. Sun gina banɗaki, sun gina GOPD, sun gina wurin duba marasa lafiya da wurin ajiye magunguna. Duk abin da ka sani mai kyau sun yi a asibitin nan kuma suka bamu.

To, ai shi irin wannan kusan komai da akwai ranarsa kuma komai da akwai lokacinsa. Misali kamar da safe idan na, a, tashi da safe bayan nayi sallah na koma ma nayi tazbihi na na koma bacci na ƙara tashi. Za ka samu cewa abin da na fi so yiwa da shi in ci in dai da akwai shi a kusa da ni shine wa takan ragowar tuwon da ya rage jiya ya kawo yau da safe. Wa takan wannan tuwo ana ce masa wa takan ɗumame. Idan aka dafa shi abun da ake kiransa da shi kenan a Hausa ɗumame. To ɗumame abu ne wanda yake da daɗi sosai da sosai ni a gurina kuma nake ƙaunar cin sa a ko da yaushe. Duk lokacin da na tashi na samu ɗumame za ka samu farin ciki na ma a lokacin na daban ne saboda na samu abun da nake ƙauna, abun da nake so sosai da sosai. Wa takan ɗumame abinci ne, abinci wanda nake ƙaunarsa, abinci ne wanda nake sonsa, abinci ne wanda wa takan nake jin daɗin cin sa, a, kuma ko da yaushe kuma a kowane yanayi nake ciki. Domin shi ɗumame za ka samu, a, wa takan ɗumame saurin tuwo kenan abinci ne wanda dukkan wanda ya san wa takan al'adar malam Bahaushe abinci ne wanda yake girmama shi, yake mutunta shi, yake daraja shi. Yanzu kamar jahar Kano akwai wani guri da ake ce wa Fagge. Idan ka je Fagge za ka samu akwai gurare da dama inda ake siyar da ragowar ake siyar da tuwon ma za a yi shi sabo kar a yi miyar amma ba za a fara siyar da shi ba sai gari ya waye za a ɗauko shi a sa wuƙa a yayyanka a ƙara dafa shi sannan a ɗumama miyar a samo man shanu da tantakwa shi da sauran abubuwa makamantan haka a zo a zuba su, a, a fara siyarwa. Za ka samu alhazawan birni manya manyan masu kuɗi sukan yi wa takan ainihin, eh, yawo domin neman irin wannan abinci su ci kuma abinci ne mai kyau dai gaskiya. Abinci ne wanda mu nan a al'adarmu gaskiya mu kan yi ƙoƙari mu riƙe al'adar wannan shi abincin domin abinci ne yana da daɗi sosai da sosai ɗari bisa ɗari kuma abinci ne wanda shi tuwo abinci ne wanda yake riƙe ciki. Duk lokacin da za ka ga mafi akasari yaran da suke tashi a cikin unguwanni wanda suke kebantattu kamar wanda ake kira da GRA za ka samu su ba su fiye cin tuwon ba ma amma kuma jikinsu ba za ka gan shi da ƙwari kamar yadda yaran mu wanda muke a wa takan, eh, unguwanni wanda ake kira da ainihin wato unguwannin talakawa, unguwannin gargajiya. To za ka samu komai ƙanƙantar yaro a wannan guri za ka same shi da juriya da kuma ƙwarin gwiwa na aiwatar da wani abu wanda ya shafi ainihin juriya din. Itama shinkafar ba a ce ba a son ta ba amma shinkafa itama ai aba ce mai kyau wacce a, dama idan ka duba irin wannan a haɗe dama ɗan juma'ne da shi ainihin wato ɗan jimmai shinkafa da kuma tuwo su ne wa takan, a, babban abincin da malam Bahaushe ya fi amfani shi ko kuma ba ma Bahaushe ba in ce babban abincin da arewacin Najeriya suka karɓa kenan misali kamar Kano, Katsina, Kaduna, Yobe, Zamfara, Sokoto wa takan har dama Borno. Dukka wannan abinci idan ka je gidajen da ake yin abinciccikan za ka samu cewa shinkafa da kuma tuwo su ne manya manyan abinciccikan da aka fiji da su a wa'yan nan yankuna kuma komai kuɗin mutum komai talaucin sa wannan abubuwan dai su ne abubuwan da ake amfani da su a wa takan yankin mu na arewacin Najeriya. Kuma Alhamdulillah za ka samu kamar ita shinkafar ai ka ga shinkafa kala kala ce. Akwai shinkafar da ake siyar da ita 'yar Hausa za ka samu musamman wacce ake noma ta a yankin Katsina, Kano da kuma wa takan wasu bangare na Jigawa da kuma wa takan kamar Sokoto ko kuma abun nan. Wacce za a same ta da tsakuwa a cikinta to ita ce wacce ake aikinta a irin wa'yan nan gurare domin mu ƙasar mu tana tafiya da tsakuwa ne a ainihin cikinta. Wannan shi ne dalilin da ya sa za ka ga akan samu shinkafa da wa takan tsakuwa.

Tabbas ina iya yi domin shi iyo abu ne wanda ya kamata dukkan wani wata kan ɗan adam ya koyi wannan abu. Saboda bai san yanda rayuwa za ta kasance masa ba bai san a halin da wataran zai tsinci kansa ba. Karka ga kana rayuwa a cikin birni kwata kwata a ciki kamar dutse kake in aka ɗauke ka aka jefa ka a cikin ruwa babu ainihin abin da za ka iya taɓa kawa domin ka riya wa kanka ko kuma wa wani. Saboda haka yanzu misali kamar kwanan nan ne da aka zo ana aikin titin jirgin ƙasa a wani gari garin Dawanau da ƙaramar hukumar Dawakin Tofa. Akwai titin ƙasan jirgin ƙasan da zai wuce daga tin ya taho tun daga ainihin Lagos aka ce zai zo ya wuce ta Kano ya shiga Daura ya zagaya ya shiga Maradi da kuma sauran garuruwa na Nijar muna fatan ya zai su ɗora ma ya zagaya mana Afirka gabakiɗaya. Shi ainihin wannan jirgi za mu samu rangwame wajen dakon kaya da kuma wa takan jinƙan juna da kuma fuskantar abubuwan da suke faruwa a yankin mu domin haɗa kai mu ci gaba mu daina wata kan zauna a karkashin tura mulkin mallaka wanda a yanzu suke nuna cewa kowa gashin kansa yake ci. Alhalin kuma karya suke yi wannan abu kawai a iya bakinsu ne a zuciyarsu ba haka take ba. Domin har yanzu sukan bautar da ainihin dukkan wani baƙar fata ta karkashin ƙasa ta gindaya musu wasu dokoki da suke ganin cewa na farko sun fi yi wa takan dukkannin wasu ƙasashen Afirka. Sun fi su ƙarfi na soja kuma sun fi su ƙarfi na kayan yaƙi da kuma ƙarfi na ilimi da kuma ƙarfi na ainihin wato kuɗi. Wanda dukkan waɗannan abubuwa waɗannan garin mulkin mallakansu su ne suka sa waɗannan abubuwa duka suka taɓarɓari a yankuna namuna a wata kan Afirka gabaɗaya musamman Najeriya. Shuwagabannin sun saka son zuciya a cikin lamuransu dukkan wanda ka ɗauko ka ce wannan shugaba na ne na zaɓe ka kaje ka yi mani aiki a mataki na jiha ko mataki na lokal gamon ko mataki na ainihin wato ƙasa. Sai ka samu cewa an saka son zuciya a ciki babban burinsa a ce kafin wannan lokaci na saukar sa ya yi babban burinsa ace ya tara wasu dukiya masu tarin yawa wanda za su zo wai wa tokan wai karyayi talauci bayan shi mulki. Wa takan kuma abun da ba su riga da sun sani ba shi dukiya ba a yin kuɗi da dukiyar al'umma. Dukkan dukiya wacce ka tara ta al'umma ce to za ka samu cewa za ta yi saurin lalacewa. Wannan ba dukiya wacce ake bugun ƙirji da ita ba dukiya wacce ba wacce za ka saka ta a cikin miza ni ka ɗinga kwatance da ita. Dukiyar da ake kwatance da ita ake wa takan amfo abun nan da ita dukiya ace wacce ta shafi ya neman ka. Saboda haka yana da kyau dukkan wani ɗan adam wannan guri da suka zo suka haƙa sai suka haƙa shi domin ɗiban ruwa wajen yin aikace aikace da kuma ciko da ƙasar da suka iba ɗan ta wajen ainihin aikin jirgin ƙasan. Sai damina ta zo ruwa ya samu ya taru a wurin sosai da sosai to ka ga yaran mu su da babu ruwa a gefe gefen mu sai suke ganinsa a matsayin abin sha'awa suke zuwa suna shiga cikin wannan ruwa da aka tara shi domin aikin titin jirgin ƙasan. Wa takan a ɗan ritsin sai da ya kashe yara sama da guda goma a cikin ainihin garin Dawanau. Za ka samu cewa idan an tashi ceto waɗanda suka mutu sai ka ga waɗanda suke iya shiga cikin ruwa a cikin garin yan ƙalilan ne ba su da yawa. Saboda mene ne? Saboda garin ba wai gari ne wanda mutane suke da damuwa da sai sun iya ruwa ko kuma wani abu wanda ya shafa kaba domin ruwan ma ba mu da shi. To ka ga gudun irin wannan matsala ya kamata a ce ko da ba ka da ruwa a kusa da kai inda kake ya kamata wani lokacin hakan nan ka nemi wurin da ruwan yake domin ka iya wannan ruwan. Wata rana ba ka san abin da zai zo ya same ka ba ko kuma ba ka san wace iriyar ƙaddara ce za ta zo maka ba ta bukatar iya ruwan. Ya kamata duk abin da ka san yana da amfani ka yi ƙoƙari ka iya shi sosai da sosai. Yanzu.

To, ƙarshen mako dai watakan lokaci ne wanda nake shiri domin a tattara bayanai na harkar kasuwa. Domin ni mutum ne wanda nake da abubuwa kala kala, abubuwa daban daban. Ina kasuwa, sannan ina noma, ina kiwo kuma ina da sana'ar hannu. Wannan ni'ima da Ubangiji Allah yayi mini. Ina gode masa kuma ina ƙara gode masa sosai da sosai ɗari bisa ɗari domin baiwa ce babba gundume miya baiwa ba ko wa Allah yake bawa irin wannan dama ba. Bisa ga dukkan wata hanya ta nema kan ni yanzu na ɗan ƙware a ita, na iya, zan iya. Wannan ni'ima da Ubangiji Allah yayi mini. Ina gode masa kuma ina ƙara gode masa sosai da sosai ɗari bisa ɗari domin baiwa ce babba gundume miya baiwa ba wannan ni'ima da Ubangiji Allah yayi mini. Ina gode masa kuma ina ƙara gode masa sosai da sosai ɗari bisa ɗari domin baiwa ce babba gundume miya baiwa ba watakan zasu shafi mutuncina da kuma abun da ya shafi abun da zanci da iyali na da kuma 'yan uwa na lafiya ƙalau ba tare da na zira wa wani ido ina fatan ya yi mani ba. Saboda haka yanzu idan ka ɗauki ta wannan sana'ar hannu tawa duk ƙarshen mako nakan tsaya in ga cewa wace iriyar nasara na samu a cikin wannan sana'a wace irin kuma faɗuwa nayi a cikin wannan sana'a nasara itace shine ka samu aiki kayi shi ka gama lafiya ba tare da wani tsegumi ko fitina ko kuma wani abu wanda ya shafi abu na rashin daɗi tsakaninka da mai aiki ba. Ka taraibrayi wanda ka yi wa aiki ku zauna lafiya, ya zamanto cewa daga lokacin da ka yi masa aiki. Yana kallon mutuncinka, yana ganin darajarka, yana ganin ƙimarka. Zai ɗauke ka tamkar ɗan uwansa nema na jini a daidai wannan lokaci. To kaga aiki yayi kyau, an samu kuɗi kuma an samu dangantaka mai kyau a tsakani. Menene yake kawo wannan watakan irin wannan abu? Shine gaskiya. Sai ka tsaya ka yi gaskiya, ka riƙe amana. Ka san me kake yi a cikin aikin, sannan ka tabbatar idan zaka karɓi aikin mutum ka fa iya dukkan abun da ake so ka yi. In kuma akwai abun da ba ka iya ba a ciki, ka je ka nemo wanda ya iya abun sai ya zo ku haɗu ku yi gaba ɗaya domin ku samu ci gaba da kuma nasara a cikin abubuwan ku. Saboda haka Alhamdulillahi wannan babba baiwa ce da Allah ya yi mana ta watakan iya abubuwa da yawa kala kala a ta bangaren nema da sauran abun da ya shafi watakan ainihin hakan. Kuma muna yi wa Allah godiya. Muna gode masa ɗari bisa ɗari sosai da sosai da ya ba mu wannan dama. Idan ka ɗauki ɓangaren kasuwa dukkan ƙarshen mako, ƙarshen sati kenan a Hausa dukkan abu ɗaya ne mako da sati, duk abu ɗaya ake nufi kawai dai amma a daidaitacciyar Hausa shine ake kira sati. Watakan a Hausa kuma normal a Hausa zaka iya cewa makon ma duk dai ba abun laifi bane ba a ciki. Duk ɗaya ne ba wani abin aibu bane ba duka Hausa ce wacce watakan in dai ba Hausa ka faɗa wa ya san abun da ake nufi. To nakan yi ƙoƙari duk ƙarshen sati na tattara watakan bayanan kasuwa ta da nayi misali kamar idan lokacin da nake matse man gyaɗa ne, idan ƙarshen sati yayi zan tsaya in gani cewa wace iriyar nasara na samu a cikin ita wannan kasuwa kuma wacce iriyar dama Allah ya aiko mani da ita. Mece ce riba ta idan faɗuwa nayi kuma mece ce faɗuwar da nayi. To zaka ga cewa nakan yi ƙoƙari in binciki wannan lamari sosai da sosai ta hanyar ainihin gabatar da lissafi sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Nakan yi lissafi ni kaɗai in shiga ɗaki don wani lokacin in zanyi ma idan na fito na karya ko kuma zan iya ƙin karyawa ma ba zan fito ba sai kamar ƙarfe sha ɗaya da hamsin haka zuwa sha biyu da rabi. Daidai lokacin dai da ake ƙoƙarin shiga sallar azahar sai kaga kafin nan na kammala lissafi na. Nakan buga lissafi sosai da sosai in ga wace nasara aka samu kuma wace failure aka samu a cikin shi wannan aiki. Me ya kamata mu gyara kuma me ya kamata mu ci gaba da yi. Wace hanya ce wacce muka ɗauka ta ɓulle, wace hanya ce kuma wacce muka ɗauka muke ganin ba za ta ɓulle ba sai mu yi ƙoƙari mu gyara ta. Wannan shine a taƙaice da nake gudanar da abubuwa na.

To, gaida mutane dai kala kala ne. Misali yanzu za ka ga cewa ni kan ko da yaushe duk inda na fito waje wata kan wanda ma nake ganin ya kamata ya gaida ni ne, nakan iya gaishe da shi domin ita gaisuwar ai ba wai na ɗauke ta wani abu bane ba wanda yake da matuƙar abubuwa sosai. Sai dai idan zaka gaishe da wanda yake na sama da kai to zai ga mutuncin ka kuma zai ga darajarka, zai ga kimarka, zai mutunta ka, za ku zama kuna mutunta juna. To gaskiya ni a yadda nake yi ina yin gaisuwa ce wacce take tafiya a bugire na Musulunci. Domin abin da ban yarda da shi ba shine wai saboda zan gaida kai in je ina tsugunawa a ƙasa. Wannan abu bai dace ba, abu ne wanda wata kan muna tunanin kamar zai ɗan shafi wani abu wanda ya danganci Musulunci zai zama ya taɓa mana kima wacce ta shafi addininmu, addinin Musulunci. Kuma duk abin da zai shafi kimanmu ta addinin Musulunci to ba abu ne wanda muke son shi ba. Abu ne wanda komai muhimmancinsa a gare mu in zai shafi addinin Musulunci za mu iya yaƙe ce shi mu wallar da shi domin ba mu da damuwa da shi. Idan dai zai taɓa mana Musulunci to ba abin da za mu tsaya mu riƙe ba ne ba. Wannan shine a taƙaice. Saboda haka yadda nake gaida mutane, komai girman ka idan na zo zan ce maka Assalamu alaikum, wata kan amincin Allah ya tabbata a gare ka. Wannan shine a yanayin mu na Musulmai. Dukkan wanda ya san yadda muke gaisuwa haka ne. Sannan kuma mafi soyuwa a gaisuwa, gaisuwar da aka fi so aka fi ƙauna wacce take da daraja sosai da sosai shine musabaha. Musabaha a yadda ake yin ta ka haɗa hannun ka da hannun wanda za ku gaisa da shi a guri guda. Domin yin wannan zai sa wata kan ya ƙara ganin ka da daraja, ya ƙara ganin ka da mutunci, ya ƙara ganin wata kan cancantar ka a kan abubuwa da dama wanda suka shafi ainihin shi wata kan addinin. Saboda wasu za ka samu cewa idan ka miƙa musu hannu ma suna ganin kamar ka rainasu ko kuma ba ka ganin mutuncinsu ko kuma ba ka ganin darajarsu. Wanda kuma a zahirin gaskiya, a hakikanin gaskiya ba haka ba ne ba. Wata kan miƙa hannu a yayin gaisawa abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci, yake da matuƙar amfani ga shi wata kan gaisuwa ta Musulunci, gaisuwa mai kyau. Za ka samu cewa mu kan yi ƙoƙari idan za mu gaisa da waɗanda suka girme mu bayan mun ɗan miƙa musu hannun mu kan yi ƙoƙari mu ɗan saɓawa wata kan abin namu. Saboda gaskiya hakan ka tsuguna wa wanda ka gaida babu kyau gaskiya. Mu dai a yadda maluman mu na sunna suka nuna mana wata kan to duk da haka dai mu kan yi ƙoƙari in mun gaida su a tsaye yayin miƙa musu hannun sai mu ɗan rusuna kaɗan wata kan mu ɗago. Ka ga dai rusunawa bata nuna ruku'u ko sujjada ko wani abu makamancin haka. Kawai dai mun ɗan rusuna ne yayin ta hanyar motsa jikinmu wanda za ka gaida ya gane cewa eh lallai yana da muhimmanci sosai a wurin ka saboda har ka ɗan rusuna ma yayin wata kan gaida shi. Saboda haka mu kam mu kan kula da wata kan gaisuwa domin a gaisuwa akan ki, akan saba wata kan addini a saba masa sosai da sosai. Idan ka duba za ka ga cewa kamar wurin sarakuna da kuma wata kan wurin mahukunta za ka ga cewa in aka je gaida su suna fasa kai, suna girman kai. Mutum zai zo wani sai ya dungura goshinsa da hancinsa ƙasa. Wannan kuma siffa ce ta bauta wa Ubangiji. Ka ga wannan abu ne babba mai hatsarin gaske. An tafka babban kuskure a cikin lamarin. Ka ga babu kyau, bai kamata ba ke nan ba. Abu ne wanda ya kamata a diga, a aiwatar da shi ba, bai kamata kuma a diga yin sa ba gaskiya. Saboda ba wai abu ne wanda ya dace ba. Mu kan yi ƙoƙari mu guje wa irin waɗannan abubuwan domin guje musu yana da matuƙar tasiri. Zai taimaki ainihin rayuwar ka kai a matsayin ka na wata kan musulmi. Allah yasa mu ci.

Ina amfani da ita kwamfuta sosai da sosai. Nakan amfani da ita saboda kwamfuta a bace wacce dukkan wanda ya san wa takan ainihin kwamfutar zai ga cewa a bace wacce take taimakawa ɗan adam wajen aiwatar da aikace aikacensa cikin sauƙi. Idan daza ka duba kamar lokacin da guri ne wanda za ka, idan za ka aika sako sai a share shekara ana tafiya ba a ƙara sa gurinba. Za ka ga an tafi da guziri, da wata kan dawakai, da jakuna, da abubuwa wanda suke wanda abun dai gaskiya akwai wahala sosai da sosai. Amma idan ka duba a yanzu a cikin sakanni ko kuma mintuna, za ka aika abun da idan tafiya za ka yi a ƙafa shekara biyu ma ba lallai ta kai ka gurin ba. Idan kuma ah watakan tunda zamani yazo akwai jirgi akwai mota watakan duka dai tafiya ce wadda take da matuƙar nisa amma zaka samu cewa indai zakayi amfani da ainihin kwamfuta to yanzu yanzu zaka aika saƙo duk inda kake da buƙata a faɗin duniyar nan kuma ba tare da watakan wata matsala ga garuma ba shiyasa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da tun lokacin da muna makaranta wacce take ta nursery ake koya mana yadda zamuyi amfani da kwamfuta tun kafin watakun mufara wayewa. Ban sani ba ma lokacin ko ana yi wa takan kwamfuta laptop kafin a fara amfani da ita. Ina amfani da manya manyan kwamfuta ne wanda suke ɗurka ɗurka zaka ga abubuwansu komai dai yanzu mutum ma bazai iya siyansu yasasu a gurin dayake zama ba kokuma gurinda yake da zai yi amfani da shi gaskiya. Saboda sun riga sun zama abubuwa ne wanda yake tsohon yayi kuma tsohon abun nan. Saboda haka nakan yi amfani da kwamfuta sosai da sosai domin ajiye bayanai na kasuwa kokuma ajiye bayanai wanda suka shafi rayuwa saboda idan ka duba za ka ga babu wata akwati wacce ta kai kwamfuta sirri, babu wata akwati wacce ta kai kwamfuta tsaro. Duk iyawan mutum, yanzu dai mutumin da zai zo yanzu kai da za ka ɗan ajiye bayanan ka na sirri a cikin kwamfutarka. 'Yan takaddun fili ne za ka ajiye su. Takaddun asibiti in ka dawo daga ganin likita duk za ka ɗauke su ka ajiye su cikin kwamfutarka. Dukkan wasu bayanai naka za ka ɓoye su cikin kwamfutarka. Didda ita ma kwamfutar wani lokaci takan iya zama ba ta da sirri to amma menene riban mutum yayi maka wa takan abun da suke kira kutse a cikin kwamfuta. Saboda wani lokaci mutum in zai yi kutse akwai abad da ake kira cyber sai an siye ta. To, sannan za ka aiwatar da wasu aikace aikacen da kake so ka yi. To ka siya cyber ta dubu ɗari biyar kawai dan ka ga sirrin wani. To ka ga ai abun har ya tafi shirme, ya tafi wa takan ganganci ma. Saboda haka zai zamanto cewa ajiye wa takan ka bayananka a cikin kwamfuta abu ne mai kyau, abu ne kuma mai matuƙar sirri domin babu wanda zai isa ya san shi sirrinka a daidai wannan gaba, a daidai wannan lokaci. Abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma muna ta addu'a domin dukkan yaranmu su masu taso a kan bugiri na wa takan iya kwamfutar. Saboda ni dai a buri na ma yanzu aka bani da buri wanda ya wuce. Idan na ga 'yan ƙananan ƙannena a cikinsu wanda yake da ƙwazo, in Allah ya hore muni ko nawa ake kashewa zan iya kashewa domin aiwatar da wani abu wanda ya shafi a-aikace aikace na kwamfuta. Saboda duniyar yanzu ta nuna cewa dole da wannan aiki na kwamfuta gaba za a ci abinci. Saboda idan ka duba za ka ga cewa yanzu wannan AI AI ɗin da ake ƙirƙira da kuma wa takan robot robot da ake ƙirƙira ake tura masa fasaha ta AI, za ka samu cewa nan gaba gaba fa leburanci ma zai zo ya gagari wa takan talaka ko kuma abun nan. Saboda abun da za a yi maka leburancinsa a kan naira dubu hamsin ka ɗauko wa takan robot ɗinka an tura masa fasaha AI a min.

Nakan tabbatar da ingancin aikina ta hanyoyi da dama. Misali, ta hanyar gani da ido, ta hanyar taɓawa ta kuma hanyar jin bayanai wata kan sahihai kuma ingantattu. Misali, akwai abubuwan da ake gudanarwa a wajen aiki yanzu idan ka ɗauki kamar kai ne sai ka ba da aikin gini. Misali, idan aka zo, wata kan ingancin aikin ma fa yana daga gare ka ne. Na farko idan ka ba da aiki, duk abun da za ka yi ka tabbatar da cewa ka ba da ingantaccen kayan aiki. Tabbatar da bayar da ingantaccen kayan aiki shine zai sa a yi maka ingantaccen aiki. Yanzu misali, sai aka zo za a buga maka bulo, sai ka kawo yashi wanda ake kira ɗan tsame, ka kawo wata kan diddiga ta dutsen kankara ka kawo shi wurin aikin. Ka siyo simintin ka wanda suke kira da block master wanda shi an yi shi ne ma domin yin wata kan gada ko kuma bulo ɗin misali. Sai aka zo aka yi amfani da shi wannan abu. To ka ga idan dai ka kula da shi ka ba shi ruwa sosai ko a ido ma ai za a ga cewa akwai bambanci da wanda ba a yi masa wannan hidima ba. Ta hanyar hidima, ka hidimta wa aikin sosai da sosai, ka ba da kayan aiki wanda ya kamata, bayan kayan aiki wanda suka cancanta, kayan aiki wanda dukkan wanda ya gani ba zai kushe maka kaya ba, ba zai yi wata kan ainihin faɗi wasu nakasu wanda ya dangance su ba. Za a faɗi gaskiya da gaskiya a kan ainihin shi kayan nan to za ka samu cewa wannan aiki naka ya samu inganci sosai da sosai. Ta hanyar gani da ido ko kuma taɓawa da hannu, dukkan wanda ya gani da idonsa zai ce lalle wannan abu ya yi kyau. Daga gani zai yi ƙwari. Kai daga ganin kura za ta ci akuya to daga haka daga ganinsa zai yi ƙwari sosai. Haka misali kamar, ah, ainihin kamar ita filasta. Idan ka ba da siminti wata kan mai kyau kuma aka, ya ji wajen kwaɓin aka zuba shi sosai ya ji sosai da sosai to ka ga za ka ga cewa dukkan filastar da za a yi maka filasta ce mai nagarta, filasta ce mai ƙwari, filasta ce wacce dukkan mutumin da ya gani ba shi da hanyar da zai kushe wannan abu sosai da sosai. Kuma wata kan shi ingancin aiki ai yana daga, ah, gurin wata kan wanda za a yi wa aiki kamar yadda na faɗa a baya. Dukkan abun da ka so fa haka za a yi maka. Ai ta hanyar gani da ido za ka zo ka ziyarci aikinka, ka gani cewa yaya ake yin wannan aiki, yadda kake so haka ake yin sa to idan haka ake yin sa, shi ke nan ka ga ba ka da wata matsala. Ka ga ana samun nasara a cikin aikin kuma an tabbatar da ingancinsa ko kuma ana kan tabbatar da ingancinsa. To za ka samu cewa wasu mutanen babu ruwan su idan sun ba da aiki, babu wakili mai kyau kuma su ma ba za su iya tsayawa su lura da ainihin me ake yi musu ba. Wannan ko a babi na tattalin arziƙi wata kan shiririta ne da shirme kuma yi wa tattalin arziƙin ƙasa zagon ƙasa ne. Domin ka je ka nemo kuɗinka da wahala, da ƙyar, da gumi, da jiɓin goshi ka kawo kana aiki kuma a ce ba za ka iya tsayawa a kan ainihin wannan aiki domin ka kula da shi sosai da sosai ba. To ai ka ga akwai kuskure a cikin wannan lamari. Saboda haka ba ma wai ni ba, kowa da kowa ina shawartar al'ummar mu da mutane su duba, su lura. Duk lokacin da za ka ba da aiki, ka tsaya ka kula da aikin ka ko kuma ka ɗora wakili nagari mai amana wanda ya san darajar kuɗi. Domin mutum idan bai san darajar kuɗi ba, ba zai taɓa iya kula da harkar kuɗi ba. Sai ka san darajar kuɗi, sannan za ka iya kula da harkar kuɗi. Domin su kuɗi abu ne wanda suke da matuƙar sammatsi, suke da hatsari, suke da matuƙar mahimmanci kuma a rayuwar mutum. Dole idan babu su babu mutum. Saboda haka ingancin aiki ana duba shi ne ta hanyar gani da kuma ji da taɓawa.

Sosai da sosai nakan zuwa aiki a, a, a lokaci wa takan wanda yake wanda ya dace. Misali kamar se natsara cewa ina aiki a, a, a wa takan garin dawanau saboda ni ba aikin office nakeyiba saboda aikin ofis aikine wanda yake inde ba ofis din kasuwanci ba indai ni gwamnati zanyiwa aiki to in Allah ya yadda to banga ranadda zanyiwa gwamnati aiki ba bana fata kuma bana fatan wani nawa ma yayi wa gwamnati aiki saboda idan kadubi rayuwar iyayan mu da kuma wa'inda suka shude musamman kamar gwamnatin najeriya tana amfani da rayuwar mutun ne taci kuruciyarsa kuma ta yada tsuoan sa domin, idan kaduba zakaga cewa kayi karatu kana kashiga firamari kana dan shekara bakwai kashiga kagama katafi sakandiri kagama kazo kashiga jami'a kagamata sannan ka zo gwamnati ta ɗauke ka aiki. Nafarko dai saida ilimin ka taganka sannan tace tanasan tabaka aiki watakan, saida ilimin ka sannan gwamnati zata iya baka aikin dazakayi idan bakada ilimi to dik inda zata baka dema wurine wanda yake kaskantacce wulakantacce akasan wasu kake za a diga wulakanta ka magana sai irin wacce kaji babu abunda baza azo a fada maka ba sede kayi hakuri kawai ka diga juriya da dikkan abunda zakaji a cikin watakan yanayi na a watakan wajan aikin saboda haka wannan shine dalilin da yasa nace gwamnati sai da ililmin ka zata iya aiki to idan tabaka aikin nan a misali a ce kana dan shekara ashirin da takwas gwamnati ta daukeka aiki. Kana dan shekara ashirin da takwas dinnan gwamnati ta dauke ka aiki a kokuma muje ma kai tsaye muje ga shekara talatim. Gwamnati sai ta ɗauke ka aiki kana ɗan shekara talatin. Kafara aiki kayi shekara goma sun zama arba'in. Kayi goma sunzama watakan kana da shekara kana. Shekara ashirin a aiki tofa ka kazama dan shekara hamsin kenan Sekazo kuma ka kara wata goma kaga sittin akwai biyar tana binka to lokacin da ka je shekara sittin da biyar fa a lokacin kai ma fa bukata kake ta a kawo maka ɗauki domin ba kowannene wanda yake harin shekara saba'in za ka same shi wanda yake da ƙwari sosai da sosai a yanayin mu ba. To ka ga dukkan rayuwarka ka riga ka gama ƙare ta ne a aikin gwamnati kuma za ka samu cewa tin din de ba sata za kai ba a gwamnatin Najeriya. Babu wani, a, albashi da za a ba ka wanda zai ishe ka. Ka ɗauki nauyin kanka, ka ɗauki nauyin uwarka da ubanka da kuma wa takan 'ya'yanka da kuma wayanda suke ganin ka isa ka taimaka masu da ka taimaka masu da sauran ƴan uwa wai gaskiya in dai ba sata za ka yi ba. A Najeriya dai babu wani albashi da za a ba ka wanda zai ishe ka. Ko maganadda ake cewa wai profesoshi an ba su albashi, eh, zai kai nera, za a kai musu albashin su kamar miliyan ɗaya. To profesa rayuwar binciken da yake yi ma yana ƙarar da kusan albashin nasa ne a wannan rayuwar bincike. Za ka samu frofesa sai kama kama yake yi yana ta juye juye domin ya samu ya tsira da abin da zai ci. In de ba ya samu wata ƙafa ta gwamnati ya shiga ana zaluntar al'umma da shi ba. Allah dai ya sa mu dace. Saboda haka maganar, eh, daidaita lokaci zuwa wajen aiki su ma'aikatan gwamnati wanda za a iya ciwa zarafi su suke dedetawa amma kamarni zan iya tsarawa cewa inada aiki a guri kaza to amma gobe karfe kaza zanfita saboda zanyi kaza zanyi kaza inyi kaza inyi kaza. Babu me takura mani. Ka yi aikin ka, ka tara dukiyarka in Allah ya sa ta taru. Ka taimaki mutane, ka taimaki kanka, ka taimaki ƴan'uwanka, ka gina matarka, ka gina 'ya'yanka, ka gina ƴan'uwanka ku zauna lafiya. Tsufanka yazo kana da yara na amana wanda za su iya riƙe ka ɗidda ko da ace da dukiyarka a hannun ka. Dole sai ka samu amintattu wanda za su yadda da kai ɗin mutumin da za su iya riƙewa ne a cikin rayuwarsu. Ka ga za su iya ɗaukar ka su riƙe ka. Amma wa takan wannan abu ne me matuƙar hatsar--

Tabbas akwai lokutan da nake son ɗakina ya zauna da haske sosai da sosai. Kuma akwai lokacin da nake son in kashe shi in zauna a cikin duhu. Amma mafiya yawan lokacin zama a cikin hasken yafi. Domin zama a cikin haske lokacin da kake wata kan amfani da gurin lokacin da za ka ga idonka biyu idonka a buɗe yake ba tare da kana bacci ba. Za ka ga akwai wasu abubuwan da kake aiwatarwa wanda suka shafi wa takan aikin cikin shi ɗakin za ka ga cewa to zai zama lallai lallai idonka biyu idonka a buɗe yake ba tare da wa takan ka fara bacci ba sosai da sosai. To a wannan lokaci nakan so in zauna cikin haske amma kamar shi lokacin bacci lokaci ne wanda Allah Subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da ko da lokacin fitila ce irin ta ƙwai ba a son mutum ya kwanta bacci har sai ya kashe ita wannan fitilar ƙwan. So-- domin kashe ta akwai abubuwa da yawa wa takan na alfano na kuma wanda suka shafi ɗabi'a ta addinin musulunci. Za ka samu cewa shi kwanciya da daddare a cikin haske abu ne wanda yake da hatsari sosai. Wani lokacin mai cutarwa zai zo ya wajen ka domin cutar da kai. Idan yazamana cewa gurin da kake a kwance da akwai duhu aciki, kaga zaizama laluɓene zaiyi kafin yasameka. To garin lallaban kai kuma har zata Allah zai iya taimakon ka, ka tashi domin kare kanka daga ainihin wannan cutarwa da mai cutarwa ya zo yake neman yi maka. To wannan abubuwa suna faruwa sosai da sosai ɗari bisa ɗari a wasu mabambantan gurare da kuma a wa takan garuruwa. Za ka samu, yanzu kamar misali a Kano ka ga kwanaki aka samu wani mutumi ya fidda shi ba da daddare ba ne, da rana ne ya shiga cikin gida ya sami mata da 'ya'yan ta mata da 'ya'yan ta biyar su su shida. Haka ya haɗa duka ya kashe su kuma ya willa wasu cikin rijiya ya fito ya tsallake ya rabu da ita a ciki a mace saboda wani dalili na ƙashin kansa wanda bai taka kara ya karya ba. Za ka samu to wannan kuskure ne kuma rashin imani ne. To irin wannan rashin imanin ake gudu. Wani ba ka taka masa ba, ba ka zubar masa ba, ba ka tsare masa ba amma za ka ga cewa shi kuma wannan tsanar duniya ya ɗauko ya dora maka ita a cikin ransa. Saboda haka sai ka ga cewa babu wani abu wanda za ka yi ka burge shi inda zai samu dama ma da zai kashe ka nan take ba tare da ya jira wani lokaci ba. To akan samu matsaloli da dama wanda suka shafi wannan ɓangare. Za ka ga cewa idan aka zo akan yi abun da ya shafi shi wannan ɗin ke nan. Abun da ya shafi wa maganan kariya za ka ga cewa mutane sukan zo su farmaka da daddare. Mafi akasarin farmaki za ka samu da daddare ake kawo shi. To za ka ga idan Allah ya sa gurin da kake yayin da za ka kwanta ka kashe fitila ka kuma a yadda abubuwan suka zo mana za ka ga cewa wanda ya fito daga cikin haske idan ya shigo cikin duhu to zai ganinsa zai ɗauke nema ba zai taɓa abun da yake kusa da shi ma ba zai gani ba. Kaga to zai zamanto cewa shi da ya taso daga cikin ainihin haske ya faɗo duhu zai fara lalube zai fara yi. To garin lallaban kai kuma da kake cikin duhu kana farka za ka ga duk abun da yake yi. Sai ka yi ƙoƙari ka kare kanka daga cutarwar mai cuta da kuma abun da ya shafi hakan. Wannan shine dabara na kashe haske yayin kwanciya amma zama da haske lokacin da kake idonka biyu ai abu ne mai kyau, mai matuƙar muhimmanci. Abu ne wanda yake da tasiri sosai da sosai. Zai zamanto cewa ai babu wanda yake son duhu sai dai haske amma dai kwanciya da ci kuma hasken shine kuskure.

To, gaskiya a gaskiya wayannan abubuwa da aka faɗa kamar bas da kuma ita ainihin tasi din dukkan su ba abubuwan da nake so ba ne ba. Saboda yanzu zamani ya canja, zamani ya juya. Za ka samu cewa idan kana tafiya a cikin garin nan, cunkoso na ababan hawa ya yi ya. Yanzu daga Dawanau zuwa Mil Tara sai ka ga wani lokaci idan cunkoso a cikin kasuwar Dawanau ya cuɗe sai ka share awa ɗaya da wani abu a tsaye ba ka samu ka gusa ka motsa ba. Saboda haka da bas da tasi dukkan guri guda su ke shiga. Duk inda watakan ɗan tasi ya shige ɗan bas zai iya shiga. Duk inda ɗan bas ya shige ɗan tasi a sukwane zai iya shigewa wannan guri. Saboda haka, ni abun da na ɗauke su in dai a fanni ne na sauri, duka abu ɗaya ne. Sai dai kuma idan a miƙarkkiyar hanya ne, wurin da ake tafiya ana ɗaukan fasinja inda ba'a tunanin shi abun da ya shafi watakan cunkoson ababan hawar, za ka samu hawa tasi ɗin ya fi hawa bas ɗin. Domin shi bas wuri mota ce wacce take ɗaukar mutane da yawa. Kana tafiya mutane suna tareka suna hawa. Kana tafiya ana sauke wannan a haka a haka. Za ka samu akwai ɓatan lokaci sosai da sosai a cikin hawa ita bas. Amma tasi idan ta ɗauke ka duk inda kake so fii a ƙanƙanin lokaci za ka ga an yi ƙoƙari an gabatar da aikin da ya kamata domin kai ka inda kake da buƙatar zuwa. Wannan shine dalilina na ƙin hawa watakan bas nake son hawa tasi. Amma kuma akwai yanayi da yake zuwa yanzu kamar misali inda tasi za ta sha mai na dubu biyar za ka samu wata bas ɗin ma haka in ta je za ta samu man nan na dubu biyar. Idan kuma ka ce za ka ɗauko kaya a kan tasi ga kuma bas to wannan kamar ka yi almubazzaranci ne domin ba ta yadda za'a yi wajen dakon kaya, tasi ta fi bas sauƙi domin aiwatar da dakon kaya. Za ka samu cewa tasi ta fi bas wa takan tsada bas ta fi tasi sauƙi. Saboda haka in dai dora kaya ne, na fi dorawa bas kayana domin ita kaya tafiyar ka za ka yi ka jira ta sai ta zo inda kake tukuna sai ka samu ka sauke kayan ka. Kuma ba wai abu ne wanda ake sauri ba. Za ka samu idan za ka ɗora watakan tasi kayan da suka kai adadin kamar na dubu talatin misali, duk inda ka ba wa ɗan bas dubu sha biyar ɗauka ze yi saboda in ya gaba ma zai ƙara samun wani na sha bakwai ko sha takwas in ya haɗa. Yai gaba ma zai ƙara samu ya haɗa kaga dai a taƙaice duk abun da kai masa dai ma, shine da riba ba wai a kai ba. Saboda haka, wannan dalili bangaren ɗaukar kaya na fi soyuwa da bas. Amma in dai tafiya ne a tafi ka shiga ciki a tafi da kai cikin sauri da natsuwa, sai dai kuma taksi din. Kuma duk a lokuta da dama yanzu kamar bas ɗin da ita tasi ɗin akwai lokacin kamar yanzu ni ba ma zan hau su ba ko kuma in ce ba na hawan su saboda abubuwa ne wanda suke da ainihin wato matuƙar jira sai ka jira. Dole ana tafiya ana ɗaukan mutane. Na fi son in hau ɗan ƙaramin a daidaita sahu wanda ake kiransa da keke napep ko kuma in samu babur in hau duk inda zan je zan je shi cikin sauƙi. Inda za'a kai ni a bas naira ɗari biyar idan na saka man ɗari biyar sai ya kai ni ya dawo da ni kuma da ragowa na yi yawona a cikin gari ɗan abun da ba za'a rasa ba. Wannan shine dalilina na ƙin son watakan ita bas nake son ainihin watakan in hau babur a daidaita sahu ko kuma in hau abun da ya shafi kamar babur mai ƙafa biyu. Saboda haka na fi son su gaskiya da bas ɗin da tasi ɗin duk ba abubuwa ba ne wanda nake so yi.

Nakan rera waƙa sosai da sosai, musamman waƙoƙin gargajiya a lokacin da nake yin wanka amma fa a cikin zuciyata, misali kamar irin su waƙoƙin su Ɗanƙwairo, Ɗan Maraya Jos, Ali Makaho da dai sauransu mamman Shata misali. Waƙoƙin su suna burge ni, suna da kyau sosai da sosai. Za ka samu waƙoƙi ne wanda suke nishaɗantarwa, suke faɗakarwa da kuma tunatar da mai sauraro wasu abubuwa da suke faruwa a cikin rayuwa cikin al'umma. Saboda haka ai wato kam waƙoƙi ne wanda suke da matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan adam. Kuma shi ne dalilin da ya sa nake sauraron su, nake son jin su a ko da yaushe. Nake wato kam matuƙar so in ji su din domin waƙoƙi ne wanda za ka ga cewa yanzu misali kamar wasu irin su waƙoƙin duniya labari, su waƙoƙin su waƙoƙi dai da dama kamar irin ta su Rarara. Ka ga waƙoƙi ne suke yin su cikin zamani. Su Naziru Sarkin Waƙa, duka waƙoƙi ne. Yanzu kam akwai wata waƙa da Naziru yayi ta Nusaiba, eh, Kabuga. Nusaiba 'yar masu fama su irwa takan Nusaiba Kabuga ne ko mene ne. Nusaiba duniyan nan ba ta ƙyale komai ba. Da ɗan menene ɗinsa da ɗan menene ɗinsa. Duka waɗannan waƙoƙi ne wanda nakan rera su, kuma yayin rera su nake jin daɗi sosai da sosai kamar waƙoƙin siyasa ta shi Malam Dauda Kahutu Rarara. Ina jin daɗin su sosai su ma, sai ɓangaren soyayya in ka ɗauki kamar abun da ya shafi wannan kamar, eh, Nura M Inuwa da su Umar M Sharif. Su ma ka ga duk mawaƙa ne na zamani kuma sun iya waƙa. Akan ji daɗin waƙoƙin su saboda haka dukansu nakan rera su yayin da nake aiwatar da shi wannan abu da kuka faɗa mini saboda, eh, abu ne wanda idan kana rerawa za ka diga jin wani nishaɗi na musamman a cikin zuciyar ka. Nishaɗi wa takan ingantaccen nishaɗi za ka diga ji, za ka ji daɗi a ranka, za ka ji wani abu wanda yake za ka ga wa takan abu ne mai matuƙar muhimmanci. Eh, shi ka san farin ciki kamar yadda mai kuɗin duniya ya faɗa kwanan nan abun yake ta cece-kuce a, a wa takan, eh, kafafen sada zumunta ake ganin kamar ya faɗa ne kawai saboda yana ganin yana da kuɗi. Kamar yadda ya faɗa ni ma ina kan bugiransa cewa su kuɗi basa samar da farin ciki. Farin ciki ba kuɗi ne suke samar da shi ba domin za ka same shi. Kuɗi abun da suke yi sukan, ba ka dama ka aiwatar da wasu abubuwa wanda suka danganci ahh rayuwa. Amma farin ciki kuɗi ba zai taɓa samar maka da farin ciki ba. Farin ciki abu guda ne mace ta gari wacce take son ka tsakani da Allah za ta zauna tare da kai a duk wuya duk rintsi. To ita wannan matar kallonta ma kawai ka kalli fuskar ta, iya wannan ma farin ciki ne a wa takan rayuwa. Sannan sai iyali, yara, yayin da ka haifi yara za ka ga cewa wa takan su ma in Allah bai jarabce ka da wasu fitinnannu daga cikinsu ba za ka ga cewa su ma waɗannan kallon su kawai zai iya zama farin ciki a tattare da kai da kuma rayuwar ka. Amma kamar yadda ya faɗa kuɗi baya sa farin ciki. Sai kuma irin waɗannan abubuwan da na faɗa ɗan waƙe-waƙen nan da raye raye da kuma a yanayin abun da ya shafi karatu na Alqur'ani. Za ka samu cewa mai karatun Alqur'ani a zuciyarsa dukkan wani ƙunci da yake cikin zuciyarsa Allah yakan yi ƙoƙari ya yaye, Allah yakan yaye masa wannan ƙunci na zuciyarsa da wata damuwa. Allah yakan ɗauke masa ita sosai daga ciki kamar wanda yake yin waƙa ne saboda ba za ka kamo waƙa ba sai ka tabbatar da kana son ta sosai a cikin zuciyar ka. To son ta ɗin sai yasa ka kamo ta kana maimaita ta a zuciyar ka, zai ba ka dama da, da, da, da, da, da ka samu isashen lokaci wanda za ka yi nishaɗi. To yin wannan waƙar maimaita ta wani nishaɗi ne zai zo maka a cikin zuciyar ka. Ka ga za ka samu farin ciki sosai da sosai, sosai idan kana rera waƙa dama ai ba a rera waƙa lokacin fushi sai lokacin farin ciki dama.

To yadda za ka magance matsalolin aiki ta hanyar lura ne da shi. Ainihin aikin yaya ake gudanar da shi, menene nasarar da ake samu a cikin wannan aiki sannan kuma menene wace kan abin da yake da matsaloli ko kuma illa a cikin shi wannan aiki. Saboda haka wace kan aiki, aiki ne wanda yake da matuƙar wace kan amfani ga wace kan rayuwar ɗan adam. Dole ɗan adam sai yayi aiki tuƙuru sannan zai zama mutum. In ba ka yi aiki tuƙuru ba, babu tayadda za, ayi ka zama mutum. Abin koyi, abin soyuwa, abin ƙwarjini a idon mutane. Saboda haka, wace kan shi aiki yadda ake magance matsalar sa. Sai ka san menene aikin matukuna sannan kuma wace iriyar matsala ce take faruwa a cikin wannan aiki. Yanzu misali kamar sai kana yin sai ka ɗakko masu niƙa injina irin su surfe da niƙa ko kuma markaɗe. Sai mutum yana aiki kuma abin nasa baya laushi. To ka ga shi wannan kai tsaye yaya zai yi ya magance wannan matsalar wannan aikin nasa na rashin laushin da shi aikin yake yi. Za ka ga cewa to abin da ya kamata yayi da farko shine ya yi tunani kwanansa nawa da saka wa takan dutsen da yake yi masa aiki. Bayan wannan in ya yi tunani ya gama sai ya ce to shi kenan. Sai ka yi amfani da ƙwaƙwalwarƙa ta hanyar kwance shi dutsen ka duba shi sai ka kai shi ka waso shi. Idan kuma ka ga an zo an saka ba har yanzu bai daina wannan burus-/burus ɗin ba, to dole sai ka ɗauko ƙwararru wanda suka san menene aiki, suka san menene wanda ya shafi wannan bangare na aikin naka. Sannan za a iya magance ita wannan matsala da take damun ka a cikin wace kan matsalar aikin ka. Saboda haka shi aiki da kake ganinsa, aiki abu ne wanda yake sai kana da himma a ɓangaren sanan za ka iya gano wata illa wacce take ta ya kamata a magance ta. Saboda haka yanzu kamar misali sai na zo kai ne baka iya aikin wayarin ba sai na ɗauko ka muka taho aikin wayarin. Ina cikin yi ta yaya za ka iya gane cewa na yi kuskure, ta yaya za ka iya gane cewa wannan dai dai na yi? Ba za ka fahimta ba. Duk abin da na ce za ka zama ɗan amshin shata ne. Kawai ɗan, eh, za ka koma. Kawai duk abin da na faɗa maka, eh, eh, za ka diga cewa eh, eh, kawai komai yayi komai yayi. Wanda kuma a babi na gaskiya babi na shari'a ba haka bane ba. Abin da ake so a diga yi shi ne duk lokacin da ya zamana cewa ka zo kana aiki da watakan ka zo za ka yi aiki, ya zamanto cewa aikin nan ka san me kake yi a cikin aikin to sanin me kake yi a ciki shi ne zai baka damar magance wata matsala wacce ta shafi aikin. Idan fa ba ka san me kake yi a wannan aiki ba, ba za ka taɓa samun damar iya yin gyara a cikinsa ba. Saboda shi gyara misali ai sai ka sani sannan za ka iya gyarawa, ko kuma sai ka iya sannan za ka iya gyarawa. Kamar kai ne misali ba ka da ilimin addinin musulunci sai a ɗauko ka masallaci a ce ka zo ka koya wa mutane sallah. Ka ga wannan gaba ɗaya abin ya zama ganganci, ya zama shiriri ta, ya zama abin da ake cewa shirme kenan. Saboda kai ma ba ka iya ba kuma ta yaya za ka iya koyar da wasu. Dole, dole idan ana son a gyara wasu matsaloli a cikin aikace-aikace ya kamata ya zamanto cewa wanda yake zai iya gyara wannan aiki yana da ilimi a wannan ɓangare na gyaran aiki. In ba fa shi da ilimi dole sai dai ya yi haƙuri ya bar wannan aiki domin ba wani abu bane wanda zai ɓullar da shi. Domin idan ya ce zai yi gyara to maimakon gyara sai ya tafka ɓarnar da ta fi wannan abin da yake ganin cewa kuskure ne bari ya gyara. Saboda haka mutane su kiyaye a yi hattara wajen gyara matsaloli a aikace aikace. Dole sai ka san aiki sannan za ka iya gyara matsalar sa. In ba haka ba ka iya jawo wata fitina, wata matsala gagaruma wacce za ta shafi ainihin wato abin kai tsaye. Allah ya sa mu dace, Ubangiji Allah ya kiyashe mu aikin nan.